Watakan kamar su BBC Hausa, BBC English, su MBC Hausa, MBC English, MBC Action da su Al Jazeera da dai sauransu. Su Aminiya ne da su Aminiya da sauran watakan gidajen jaridu mabambanta za ka samu kamar ita gidan jaridar Aminiya, gidan jarida ce wacce take da kyau, ta yi fice wajen yaɗa sahihan labarai. Saboda gidan jarida ne wanda duk wanda ya ji ainihin labaransu zai ji cewa labari ne wanda suke bayar da shi sahihi. Babu ƙarya a cikinsa, babu ainihin, ah, caci faɗi, babu abubuwan da ba su dace ba. Labarai suke bayarwa zalla tsagwaranta sai sun tattaro bayanai masu kyau sannan suke wallafawa a cikin bayanan cikin gida. Waɗannan jari-- wannan jarida ta Aminiya tana ɗaya daga cikin jaridu da na aminta da su wajen karɓar sahihin labari wanda ya danganci labarin cikin gida na nan Najeriya ke nan. Ban da ita Aminiya akwai BBC Hausa ko kuma BBC Landan. Waɗannan gidajen jaridu su ma ina gamsuwa da labaransu na cikin gida da kuma na waje. Saboda za ka samu suna da manyan editoci a cikin gidajen jaridunsu. Suna ɗaukar ma'aikata wanda suka san aiki, ƙwararru wanda za su kawo maka labari wanda zai ja hankalinka, mai matuƙar ban mamaki, mai matuƙar al'ajabi kuma ba za su kawo maka labarin da zai gurbata maka tunani ba. A kullum yaumin duka labaran da za ka ga BBC sun kawo maka labarai ne wanda yake sahihi, mai kyau wanda zai fani al-- zai, ah, amfani al'umma. Ban da BBC akwai Al Jazeera. Al Jazeera ita ma idan kana bibiyan labaranta za ka samu tana wallafa labarai masu kyau, labarai ingantattu wanda ko da yaushe tana fitar da gaskiyar labari. Yanzu misali, ko da a faɗan nan da ake yi da Falasɗinu da kuma ainihin ƙasar Yahudu, ƙasar mamaya, ƙasar Isra'ila. Za ka samu wayannan duka labaran da ita Al Jazeera za ta fitar labarai ne na gaskiya da gaskiya duk abun da yake faruwa ba ta ɓoyewa tana faɗa. Dukkan wani kisa da ƙasar Yahudu suke yi wa ƴan ƙasa, ƴan ƙasar Gaza to za ka samu ta wallafa su ba tare da jin tsoro ba. Saboda ita gidan jarida ce mai gaskiya wacce ba ta tsoron kowa a cikin lamurinta. Kuma haka ake son kowane gidan jarida su kasance. Saboda haka za ka samu wasu mabambantan lokuta ma gidan jaridar BBC Landan sukan iya ɓoye wani abu wanda yake faruwa in dai ya shafi Musulmai. Saboda ba sa son su nuna wa duniya cewa Musulmai ana zaluntar su saboda banbanci na addini. Wannan de-- wannan shine naƙasu ko kuma cikas da gidan jaridar BBC Landan suke fama da ita. Amma BBC Hausa su kuma sukan ɗoro sahihan labarai wanda yake. Ba sa nuna wariya ko kuma wani abu wanda ya shafi wariyar. Dukkan abun da yake faruwa shi suke fitowa su faɗa a cikin al'umma. Abun da yake faruwa idan an yi wani abu wanda yake na muzguna wa Kiristoci ne za su fito su faɗa. Idan an yi wani abu wanda ya shafi muzguna wa Musulmai ne za su fito su fata, su faɗa. Babu ƙusƙunda, babu wani abu wanda ya shafi wariya ko kuma ɓangaranci suna yin wannan. Saboda haka duka waɗannan gidajen jaridu, gidajen jaridu ne wanda suke da kyau. Sai kuma a nan akwai Wazobia FM. Su ma Wazobia za ka samu sukan wallafa, eh, labarai masu kyau, masu jan hankali, masu faɗakarwa da kuma ilmantarwa da tunatarwa da kuma sa wa mutane su ɗauki abu.

Tabbas nakan iya ba da wa domin a mafiya yawan lokuta za ka samu kamar mutumin da na ɓata wa rai akan wani abu wanda yake na tabbatar nine bani da gaskiya. To kafin ka nemi yafiya sa ya yafe maka, za ka ga cewa abun da ya kamata ka fara yi, ya za ka yi ka sanyaya masa zuciyarsa saboda wannan ɓacin ran da ka saka shi. To yadda za ka sanyaya masa zuciyarsa shine abu na farko, barkwanci. Dole ka mai da zuciyarsa daga tafasa ta koma fes. Misali, ka ɓata wa mutum rai ne, to sai ka yi wani abu wanda ya shafi abun da zai ba shi dariya wanda zai sanyaya zuciyarsa. Ya ga cewa ai ka faranta masa rai, ya ɗan yi dariya sosai. Ka faranta masa rai to kafin ka zo ka ba shi haƙuri. Wannan shine nakan yi a mafiya yawan lokuta kuma a mabanbantan lokaci saboda duk mutumin da ka ɓata wa rai ya kamata ka nemi ya fiya sa kuma ka ba shi haƙuri. Musamman idan ka tabbatar da kai ne mai laifi a wannan gabar. Wasu za ka samu sukan ɗauki barkwanci a matsayin abun da za su ci, su sha, su tufatar da kansu sun kuma morarawa kansu wani abu na cikin rayuwa wanda gaba ɗaya idan ka duba za ka ga cewa addinin Musulunci mu a matsayin mu na musulmai, addini ne na ƙwarai, addini ne mai kyau wanda duk wata son zuciya da ka gani an wani musulmi ya yi, sai dai idan a karan kansa ya yi amma ba a cikin addini wannan son zuciya yake ba. In dai da za ka bibiyi menene addinin Musulunci. Saboda haka addini ne wanda ya nuna mana cewa ka yi barkwanci domin ka sami abun da za ka ci. Wannan gaba ɗaya addini ya haramta mana shi amma ka yi barkwanci domin ka faranta wa na kusa da kai misali kamar mata ko budurwa ko ɗan'uwa ko aboki. Idan da za ka yi barkwanci domin ka faranta masa rai, wannan abu ne wanda yake da kyau. Abu ne wanda addini ya yadda da shi ɗari bisa ɗari ya gamsu da shi. Idan ka yi haka babu matsala amma ka yi barkwanci, ka yi wasa, ka-ka bawa mutum dariya ko kuma ka sa shi nishaɗi saboda ka samu wani abu a hannunsa. To gaba ɗaya addini ya haramta mana wannan abun. Saboda haka shi barkwanci abu ne wanda yake da kyau amma fa ka san a irin lokutan da za ka yi shi. Misali, wani za ka ga yakan zuwa ya saki baki ya yi ta surutu ta ta ta ta a jikin a cikin mutane kawai saboda me? Saboda ya birge su, ya diga soki burutsu kala kala. Wasu maganganu ma sun saba wa addini, sun saba wa al'ada, sun saba wa, ah, wata kan tarbiyya ta zamantakewa a cikin al'adu da muke da su. To za ka samu irin wannan barkwanci ba barkwanci ba ne wanda ya kamata dukkan wani ɗan adam wanda yake da hankali musulmi ko kuma kirista ya yi. Saboda haka shi barkwanci ba a haramta shi ba gaba ɗaya amma an ƙa'idance yadda mutum zai yi amfani da shi barkwanci domin in dai za ka yi barkwanci domin ka samu wani abu wanda ya danganci arziki ko kuɗi to haramun ne a cikin addinin musulunci babu kyau haramun ne. Wannan shine dalilin da ya sa mukan gargaɗi mutane, yara, ƙanana ko kuma manya cewa kada su yi barkwanci domin su samu abu amma kana iya yin barkwanci domin ka wanke wa wanda ka san ka tura wa baƙin ciki a zuciyarsa kuma ba bisa laifinsa ba. A bisa son zuciyarka domin ka wanke masa zuciyarsa daga ƙunci ta koma farin ciki. Ka iya yin wannan barkwanci amma ka yi barkwanci domin ka samu wani abu haramun ne babu kyau.

To zaka samu cewa bikin da na fi ƙauna a cikin rayuwata shine biki na babbar Sallah ko kuma biki na ƙaramar Sallah. Domin biki na babbar Sallah biki ne wanda za ka yi shi bayan awa takan abin da ake kira Arfa. Shi kuma Arfa a musulunci abune wanda yake babba. Abu ne wanda dukkan musulmi yana son wannan ranar ta zo. Domin rana ce wacce ubangijinmu yake mana falala a cikinta. Falalar da ba lalle ka ƙara samun irin ta ba. Indai ba Allah ne ya ƙara juyo da kai ka samu wannan rana ba. Saboda dukkan wanda ya samu ranar Arfa kuma ya yi abin da ya dace a cikin wannan rana ta Arfa to zaka samu cewa ya yi babban rabo da yardar Allah a cikin alkawarin da Allah yayi mana a musulunci. To wannan dalili ya sa nake son babbar Sallah. Domin Sallah ce wacce za ka idan ta zo za ka ci abin da ba ka taɓa ci ba misali. Wani saboda za ka ga cewa mu mutanenmu kamar anan yankin da muke na Najeriya a ƙasar Hausa wani sai ya shekara a gidansa bai ci naman da ya haura na dubu biyar ba. Amma idan wannan babbar Sallah ta zo za ka samu cewa mutanenmu musulmai sukan ɗauki nauyi na gidan da ba su da ƙarfi su diga aika musu da abinciccika masu kyau. Misali kamar kai ne ba ka taɓa siyan naman da ya kai naira dubu biyar a gidan ka ba sai kaga an aiko maka naman da ya doshi naira dubu talatin misali. To ai kaga dole ka so wannan ranar a matsayin ka na wanda ba shi da shi. Idan ma kuma kana da shi ko don kwaɗayin ladan da Allah zai ba ka a wannan rana ta Arfa dole indai kai mai addini ne ba bara gurbi bane ba a cikin addinin musulunci. Dole ka so wannan rana domin rana ce ta farin ciki. Rana ce wacce dukkan musulmi za ka same shi ya cika da annashuwa. Rana ce wacce za ka samu take da ɗumbun farin ciki da ɗumbun lada. Ɗan'uwanka wanda yake a nesa ko wa hankalinsa ya karkata izuwa gida ko wa burinsa ya dawo ya ga 'yan'uwansa a haɗu a gaisa, a ci abinci, a sha domin a faranta wa juna rai sannan kuma ga lada wanda mutane suke samu a cikin ta. Ainihin wannan, wannan rana. Saboda haka ni kam babu wata Sallah da na fi soyuwa da ita kamar biki na babbar Sallah da kuma biki na ƙaramar Sallah. Ita kuma ƙaramar Sallah abin da ya sa nake son ta biki ne wanda za ka samu cewa dukkan wani musulmi yana son sa domin za ka yi azumi wanda Allahu subhanahu wa ta'ala ya umarce mu mu yi shi a cikin watan Ramadana. In muka yi shi muka fita bayan mun fita za ka samu a ranar da muka gama wani lokaci za ka ga an yi a watan mai ashirin da tara ne, watan mai talatin haka haka ne. To za ka ga idan an fita daga cikin wannan wata shine lokacin da ya ƙare an fita daga cikin wannan wata to fitar da za ka yi ranar da ka fita ranar shine ranar sallarka misali. Kamar yau ka yi talatin wa shegari to wa shegarin nan rana ɗaya ga watan da za ka shiga shine ranar sallarka a matsayin ka na musulmi. To ka shiga ibada. Shi kuma abin da ya sa dukkan wani musulmi za ka ga yana son bikin babbar Sallah saboda ka shiga ibada wacce take ibada ce mai falala. Allah yakan ba wa mutane ɗumbun lada. Akan yafe wa mutane kurakuran su da zunubansu da suka aikata a dukka shekara. Wani ma sai ka ga ya dace Allah ya yafe masa zunubansa na dukka faɗin duniya da ya aikata.

Tabbas ina fata saboda dukkan wani ɗan adam za ka same shi. Duk abin da ya sa a gaba yana fata mai kyau a gare shi. Yanzu kamar jarabawa ce. Za a kawo ta misali sai ka shiga ɗakin jarabawa, ka zauna ka zana ta misali sai aka ba ka wa takan tambaya wacce take ta sarƙaƙiya tambaya mai ɗorekai tambaya wacce take za ta wahalar da mutum. Toh kaga ai abunda mutum yake fata ko da a ce bai amsa tambayan nan daidai ba a ransa za ka ga cewa yana fatan ya cinye wannan tambaya gaba ɗaya. Ko da kuma a ce kamar jarabawa ce Allah ya jarabe ka da wani ibtila'i to ai jaraba ce kuma ana gwada imaninka ne. Toh zaka ga cewa dukkan wanda yake da imani shima wannan yana fatan ya cinye jarabawar da Allah zaiyi masa. Kada a ce ya shiga wani sabo na daban dalilin wannan jarabawar da Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yi masa na kauce hanya ko kuma wani abu wanda bai dace ba. To ka gani wannan ci ta cinye jaraba babban nasara ce, bababbaiwa ce, babbar ni'ima ce ga ɗan adam. Saboda haka babu wanda zai ce in dai ɗan adam ne wa takan mai hankali da marama hankali kowa burinsa ya cinye jarabawarsa gaba ɗayan ta babu wanda zai so ya fadi daga cikin wata jarabawa ko kuma dama ko kuma wata nasara. Kowa babban burinsa misali yanzu kamar nine ne sai na fita kasuwa. Da na je kasuwa sai na siyo misali ka ɗauka sai na siyo gyaɗa. Na siyo gyaɗa, na siyo gyaɗa kamar buhu ɗari biyar haka. Da na siyo gyaɗa buhu ɗari biyar sai na ɗoro buhu ɗari uku a mota tirela. Na ɗoro buhu ɗari, ɗari biyu a mota shorudu. Kaga ai na kakkasa moto cin gaba daya na ɗoro buhu ɗari, ɗari uku a nan ɗari, ɗari, ɗari biyu a can. To babban me nake son in cim ma? Babban buri na so nake in kawo wannan kaya cikin doron kasuwa. Idan na kawo su kaya cikin doron kasuwa in samu in siyar da su gaba ɗaya. Kuma idan na siyar da su gaba ɗaya ba wai kuɗina su dawo nake so ba so nake in samu riba a cikin wannan, wannan kasuwa da na yi. Kuma a kowane buhu ɗaya ina son in samu riba a cikinsa. Toh kaga wannan samun cinye wa nake so ai in ci jarabawar ka gane in ci ribar shine. Duk kan wani dan adam wanda yake numfashi idan yana motsi, yanason cin ye duk kan abunda yasa a gaba ya cim ma nasara akan sa, yasamu riba me yawa ko kuma bata da yawa a ce dai ya samu din. Ya cim ma manufarsa ba a ce ba, ba, ba manufarsa ba ta zama ta yi ƙasa ba misali. A ce duk in da ya dosa dai a ce manufar tashi tana, tana sama ko kuma ko ba ta kai ga kan abin da kake da buƙata ba. A ce ta yi sama da, da, da, da, da tunaninka misali. Nine nake son in samu dubu ɗari biyar sai na samu dubu ɗari huɗu. Ka ga ai na kusa cin ma manufa ta kuma hakan dole in dai mai godiyar Allah ne na yi farin ciki da shi. Ainihin wato hakan. Dole na ji daɗi a raina na ji cewa "Eh lallai na samu." Saboda haka dukkan wanda yake so ya cim ma nasara a rayuwarsa, ya cim ma manufa to yana son duk abin da ya sa a gaba i ci riba. Wannan shine cinye war. Ya samu nasara, ya samu fata me kyau, yayi fatan samun nasara dari bisa dari a cikin duk kan alamuran daya saka a gaba. Misali kenan. Kamar, kamar jarabawa ce ai a ɗora ka a kan jarabawa to babban burin ka a ce ka cinye jarabawar nan gaba ɗaya ko guda ɗaya ba ka fadi ba. Wannan shine burin ai kuma.

A gaskiya nakan yanke farata a mabambantan lokaci domin yanzu ma haka ban isa na ƙa'idance kamar sau nawa nake yanke farcena a shekara ba ko kuma a wata. Domin shi yankan farce watakan yana ɗaya daga cikin tsafta. Mu kuma abin da addininmu ya koya mana, dukkan wani musulmi akwai wani hadisi da addininmu ya zo mana da shi "An-naza fatu minal imani". Dukkan tsafta tana ɗaya daga cikin imani. To zaka samu cewa mukan yanke faratan mu domin shi farce duk yadda ka kai ga tsaftarka idan ba ka yanke shi sai ka samu a cikin kwaleƙwar farcen akwai wata dauɗa ko ƙura da ta maƙale a ciki. Ka ga na farko za ka iya cin abinci da ita domin wannan dauɗa kana sakata a cikin abincinka mai zafi. Narkewa za ta yi ta bishi, to ka ga ko anan ka yi wasa da lafiyarka. Domin shi farce abu ne wanda dukkan abun da ga, wata kan ya tara, ka-ka taɓa zai tara shi a jikinsa ne. Sai dai idan ka lura ka saka tsinke ka gogo shi ka saka watakan ruwa da sabulu ka wanke shi to zaka samu cewa shi yankan farce abu ne wanda yake da kyau. Abu ne wanda yake kowa ya kamata a ce ba lokaci zuwa lokaci yana yanke faratansa domin tsaftace watakan ainihin jiki. Shi tsaftar jiki ai ya zama dole domin babu wanda zai so a ce ya shiga cikin mutane da dauɗa ko kuma abin da ya shafi ƙura ko wani abu makamancin haka. Shi kuma farce, tara shi ma zaƙo zaƙo mu dai a al'adarmu ban san wata al'adar ba domin na ga wasu har ma farcen roba sukan iya sawa wai adone a gare su. Wanda mu kam ga ba ɗaya ma wannan a addininmu na musulunci haramun ne domin ba abu ne mai kyau mu a wurinmu ba. Saboda abin da addininmu ya koya mana shi shine yanke farce lokaci lokaci kamar ni duk ranar Alhamis. Duk ranar Alhamis, watakan Alhamis wacce za ta waye maka zaka wayi garin Juma'a bayan ita sai na yanke farcena. Domin yin hakan babbar sunna zaka-kake aikatawa. Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya umarce mu da dukkan Alhamis mu dinga yanke faratan mu domin sunna ce. Kai Astagfirullah, babu wani hadisi kai tsaye da ya nuna umarni ne. Amma kuma dukkan abin da annabi yayi yana nufin mu yi koyi da shi. Domin annabinmu annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cikamakin annabawa, shugaban manzanni, kyakkyawan balarabe, mai kyan sura, mai amana, mai tarbiyya, mai manufa mai kyau, me wanda yake bai bar duniya ba sai da ya cika addininsa cif-cif. Dukkan abin da Allah ya umarce shi da ya kawo mana shi domin bautar Allah sai dai ya cika shi. To wannan dalili yasa zaka ga dukkan wani musulmi in dai an ce annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yana yin abu kaza to zaka samu cewa musulmin nan yakan yi ƙoƙari ya yi koyi da wannan abu wanda annabi yake yi. To kuma sunna ce mai ƙarfi daga wajen annabi. Sahabbansa sun faɗa mana tunda mu ai zaka ga mu ba mu yi rayuwa da shi ba domin tun a ƙarnuka na baya wanda suka shuɗe, shekara kusan 2000 da wani abu da ta wuce aka yi rayuwa da shi. To amma za ka samu cewa labararrikansa sukan zo mana hadisai sahihai ingantattu sukan zo mana kuma mu kan yi ƙoƙari mu yi amfani da su. Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam an faɗa mana dukkan ranar Alhamis yakan yi ƙoƙari ya yanke faratansa domin shiga cikin Juma'a da kyau, da haske, da tsafta. Wannan shi ne.

A gaskiya bana jurewa zafi domin shi zafi kai tsaye ai uƙuɓa ce. Ita kuma uƙuɓa babu wani dalili da aka ce ka tsaya, kana da yadda za ka yi, ka tsaya cikin uƙuɓa, ka tsaya cikin bala'i, ka tsaya cikin masifa. Saboda aka duk inda zafi yake, wato kan zafi ko na gari ne, ko kuma ainiyin wato na wuta ne, ba fa na jure masa. Nakan yi ƙoƙari in kauce daga gurin. Idan kuma ya zama dole sai na ji shi a wurin tofa, in dai ba wai guri ne wanda na tabbatar da zan mora ba, ba zan iya tsaya ba. Yanzu misali, ai ni manomi ne. Nakan yi noman rani, in yi noman damuna. Yanzu yayin noman damuna za ka samu cewa masara idan ta yi girma ta fara haɗa goyo, ta fittar da ƙan nan nata, akwai abun da mu muke cewa huɗa wanda sai masara ta fara goyo mafi akasari ake kokari, ayi akiffe, a zuba mata taki sai a kiffe ta da hodar domin ta ƙara ƙwari, ta yi manyan idanu a jikin 'ya'yan nan nata. To za ka samu yayin aiwatar da ita wannan huɗa za ka samu cewa, uh, gurin ya yi zafi sosai da sosai. Idan ka shiga za ka ga ka haɗa gumi wajen yin aikin. To shi haɗa wannan gumi a wajen yin aikin, zafin shine yake kawo haɗa gumin. To me yasa mukan iya jure wannan? Domin mun tabbatar da cewa akwai alfanu, akwai lokacin da za mu more shi. Akwai lokaci yana nan zuwa wanda idan mun yi za mu mora a nan gaba. Amma dukkan abin da ba za a more shi ba ka ga ai babu amfani. Yanzu misali sai ka ga wuta don kawai a nuna ka nuna kana da jarunta a idon mutane sai ka je ka saka hannunka ka kama ta. Ai kan, ka yi shirme, ka nuna ba ka san kanka ba, ba ka san wanene kai ba. Amma duk lokacin da aka ce ga wuta can aka ga ka guje ta, ka ƙi zuwa kusa da ita ma kwata kwata, to fa duk wanda ya san me yake yi, wanda ya san menene mutum, me ce ce rayuwa, ai dukkan wani ɗan adam yana son rayuwarsa. Kuma babu inda aka ce babu wata hujja da aka ce ɗan adam ya yi wasa da rayuwarsa ko kuma ya je ya kai kansa wurin da zai sha wahala. To za ka samu cewa duk inda mutum yake mai hankali idan ya ka guji ku-

Shi watakan zuwa kasuwa ba ƙa'idance ga lokacin da mutum zai je kasuwa yake ba. Domin zuwa kasuwa abu ne wanda yake da tsari. Zaka samu dukkan ɗan kasuwa na ƙwarai wanda yake neman albarka a cikin kasuwancinsa. Akan so mutum yayi sammako kuma bayan kayi sammako idan ka tashi daga kasuwa ka tashi da wuri. Wannan shine mutumin da yafi samun albarka a cikin kasuwancinsa. Wanda zai yi sammakon kasuwa kuma ya tashi da wuri. Haka Annabi Muhammad (S.A.W) ya koya mana mu a matsayin mu na al'ummar musulmi. Ya umarce mu da watakan sauri zuwa kasuwa ya zamanto cewa ka yi hanzari kaje ka buɗe kasuwar ka bayan kayi hanzari lokacin tashi idan yayi ka tashi da wuri. Wannan shine ƙa'ida abin da ake so kenan. Amma kamar fita kasuwa yanzu zaka samu cewa akwai kasuwannin da muke zuwa kamar kasuwannin nesa. Akwai kasuwar da muke zuwa siyo gyaɗa, ko ridi, ko wake a can wata jaha a Najeriya wacce ake cewa jihar Neja. A cikin wani gari wanda ake cewa sai ka wuce Kontagora zaka zo ka shiga garin Salka. To wannan gari babban gari ne yana da babbar kasuwa. Kasuwar ranar da take ci ita ce ranar Asabar. Mu kuma domin nisan garin sai mu dinga zuwa ranar Juma'a. Kafin mu je mun gaji sosai mun jigata saboda zaman mota. Zaman mota babban abu ne wanda yake dukkan ɗan kasuwa baya sonsa. Saboda za ka samu indai ba wanda ya saba ba ma. Zaman mota abu ne wanda yake ciwa mutane rai kai ta tafiya. To da kafin idan muka tashi awa goma ta yi yawa mun je amma sai lokaci ya canja. Zaka ga a hanyoyin da muke zuwa da muna bi ta Katsina. Idan muka bi ta Katsina za mu shiga ta Kuyallo mu fito ta Gina mu fado Kontagora mu shiga cikin watakan ainihin shi garin Salkar. Zaka samu azahar mai kyau mun zo cikin garin. To sai ya zamanto cewa hanyar ba ta da kyau. Hanyar ta gurbace saboda akwai ƴan fashin daji masu garkuwa da mutane a wurin. Wannan abu ya sa muka canja hanya daga watakan ainihin Katsina muka koma zamu shiga ta Kaduna sannan mu shigo cikin Naija ta hanyar Falwaya mu shigo Birnin Gwari mu ƙetara mu zo ta Gina sannan mu doshi Kontagora. Sai ya zai zamanto cewa hanyar idan muka biyo ta tun sassafe zamu fita daga cikin gidajen mu ko kuma wani ma a hanya zai yi sallar asuba mu haɗu mu hau mota a fara tafiya. To sai kaga a lokacin sai mu kai bayan la'asar ba mu je ba. Ko kuma za ka ga muna zuwa ana sallar la'asar. Saɓanin da a zahar mai kyau mun je wani lokacin ma azahar ba ta yi muke zuwa garin. Kai akwai lokacin da ma sai ranar kasuwa a shekarun baya can ake haɗuwa a tafi kuma a je aci kasuwa a juyo washe gari zaka za ka zo gida. Ya zamanto cewa duk abun baya yiyuwa. Ita ma wannan hanya da muka canja sai ta zama na ƴan fashi sun takura da masu garkuwa da mutane sun takura wa hanyar ya zamanto cewa ba ma bin wannan hanya ta ainihin wato Falwaya wacce za ta fita, za ta shigo da kai ta Birnin Gwari. Aka daina bin ta ya zama na sai mun zagaya mun tafi. Kuɗin mota ya ƙaru zama ya ƙaru wahala ta ƙara ƙaruwa. Gashi kuma kasuwanci komawa yake kasuwanci na zamani. Abubuwan duk an dagula shi babu watakan albarka kamar ta da. Akan sha wahala sosai.

Sam kwata-kwata ni bana jurewa zafi domin ai haramun ne ka je ka faɗa inda wa-watakan babu ma lada. Watakan duk wanda ya san me yake yi ya ga ka jurewa wannan abun zai ga cewa ka yi shirme. Sai dai akwai wani yanayi kamar zafi na gari ko kuma na rana to za ka iya jurewa wannan idan babu yadda ka iya ke nan. Kamar misali, kamar lokacin damuna. Lokacin damuna lokaci ne wanda za ka ga cewa idan watakan ainihin duhu ya yi, duhu na amfanin gona. Lokacin da kake noman masara idan ka je gona masararka ta fara goyo ta yi kai za ka samu cewa abun da take bukata a zuba mata taki. Idan aka zuba mata taki to a lokacin da aka zuba mata taki a ranar abun da take so a yi mata huɗa, a tara mata ƙasa a ainihin wato gindinta. To tara ƙasan nan zai iya zama sai ka shiga ciki domin yin huɗar. Shiga ciki kuma abun ne mai hatsarin gaske. Abu ne wanda idan ka shiga cikin gona za ka samu cewa idan ka shiga zafin rana zai buge ka. Domin cikin gonar ga zafin rana, ga zafin ganye. To wannan zafi da za ka ji za ka iya daure wa domin abu ne na lokaci kuma kana sa ran riba a cikin wannan aiki naka. Amma hakan nan ka zo ka diga yawo babu takalmi a cik-- a kan misali kwalta kan titi ka diga yawo kuma ka ce wai kana, kana jurewa zafi to ai ka ga abun da kai tsaye za a kira ka da shi shine za a iya ce maka mahaukaci. Wanda ya ce maka mahaukaci kuwa a wannan bugiri ai ka ga bai yi laifi ba bai yi, bai yi abin da wannan shari'a ta haramta ba. Saboda kai ne gashi ga yadda za ka kiyaye ainihin, ah, lafiyarka. Domin shi jurewa zafi ai shirme ne in dai da yadda za ka yi. Za ka jurewa lafiyarka ta hanyar sa takalmi. Idan ka saka takalmi kana yawanka babu abun da zai same ka zafin ba zai ba zai dame ka ba. Ko da zai dame ka sai kaɗan kaɗan wanda dole ka jurewa wannan zafi. To sai aka ga kwala takalminka kana yawo a kan tantagariyar titi to wai don ka nuna wa mutane jarumta ko wani abu makamancin ka da farko abun da mutane za su fara cewa, cewa za su yi wane lafiyarsa kuwa wane anya, anya ba haukacewa ya fara yi ba kuwa. To daga nan sai ka ga ana ƙoƙarin kai ka fa wurin da ake keɓance wa takan marasa lafiyar ƙwaƙwalwa. Saboda an ga ka yi abun da bai kamata ba abun da dukkan wanda ya san me yake yi mai hankali ba zai jure ba. Yanzu misali kamar akwai wani gari a Najeriya inda ake cewa Yobe State. Gari ne wanda mu kan yi noman shinkafa a cikin garin. Idan muna noman shinkafa zafin ranar garin saboda wurin cikin sahara ne zafin rana yakan takura mana sosai da sosai. Idan za ka shiga cikin ruwa wajen tsigar ciyawar da take cikin ruwa za ka samu cewa gurin yana da zafi sosai da sosai. Guri ne da mutane sukan shiga cikin uƙuba da tashin hankali a cikin wannan guri. Watakan mutum sai ya jure, sai ya daure, sai kana hangen abun da za ka samu wanda yake ka tabbata za ka sami abu mai kyau a gurin sannan za ka iya daure wa. Domin idan ka hango ma amfanin naka ba, ba ya fara lalacewa ba zai kai maka yadda za ka samu wani abun kirki ba. To ba ma za ka tsaya ba za ka gudu saboda gurin yana da wahalar aiki sosai da sosai. Watakan gurin sahara ce wacce hatta ruwan da yake taruwa a ƙasa inda za ka shiga aikin zafi gare shi.

Tabbas muna sawa saboda saka uniform shine zai nuna shedar cewa lallai, lallai kai ma'aikaci ne a wannan gurin aikin da muke yi. Domin akwai lokuta da dama wanda za ka ga cewa idan muna aiki babu wanda ya isa ya shigo wurin da muke aiki. Saboda wuri ne wanda yake da hatsari sosai. Wuri ne wanda akwai damuwa idan mutane wanda ba su da alaƙa da wurin za su riga zirga-zirga a gurin. Wani zai ga wani abu ƙarami wanda yake za ka ga cewa shi a gurinsa ba wani abu bane. To kuma a gurinmu idan ya ɗaukan mana shi ko yaya yake, idan ya ɗaukan mana shi to ya cuce mu. Saboda haka zai iya maida mana aikin, aikinmu baya sosai da sosai. Za ka samu cewa akan iya wa ta kan ɗaukar wani, yanzu misali kamar sai muna cikin aiki sai ka zo ka samu wani noti wanda muka kwance daga cikin wata inbata ko kuma caja kontorola. Notin nan duk inda ka ɗauki guda ɗaya ka tafi da shi to za ka samu cewa idan fa mun zo wajen maida shi dole duk inda yake sai mun laluboshi kafin ainahin yin wato ya koma gurin. Za ka samu rashin wannan noti guda ɗaya da aka ɗauka to zai iya jawo tsayawar aikin gaba ɗaya. Sai an samu wannan noti an ɗaura shi sannan aiki zai ci gaba da yiwuwa. Idan ba haka ba aiki ya tsaya, baki ɗayansa aiki ya tsaya gaba ɗaya ba zai taɓa yiwuwa a ci gaba da shi wannan aikin da ake yi ba. To ka ga wa ta kan, sa unifom a gurin aiki shine zai ba da shaida cewa kana da alaƙa da wannan guri. Idan za ka zo shiga babu wanda zai hana ka, ka shiga guri. In ko babu unifom a jikinka idan za ka zo shiga aka ce ba za ka shiga ba, ka ga ai ba za ka damu ba tun da dama ba ka da hurumi da wannan guri a daidai wannan lokaci. Yanzu sai ka ɗauka akwai aikace-aikacen da ake yi misali kamar na hawa sama. Ka ga idan za ka hau sama da farko a matsayinka na injiniya wanda yake injiniya na wutar lantarki wanda ake nufi da electrical injiniya. To za ka samu cewa lallai, lallai sai ka ɗauko wata aba wacce ake ce wa hular kwano ka saka da kuma wata riga wacce ake kira da biri da wando ka saka. Idan ka saka su za su ba ka kariya sosai da sosai da kuma abun da ake kira belt. Wannan belt din ita ce wacce za ka daure ƙugunka da ragowar wasu gurare na jikinka domin idan ka hau za ka samu wata maƙata ka sakalo jikinka. Ko da wani abu na firgici ya same ka wanda za ka iya sakin abun da kake yi to ka ga ko da ka saki za kayi lilo ne a iya wannan guri ba za ka fado ƙasa ba. Domin idan ka fado ƙasa, direct dama idan ka fado ƙasa za ka iya samu mutuwa ce kawai kai tsaye a wani gurin. Wani guri kuma za ka samu an jikkata. Jikkata wacce take mummunar jikkata, jikkata ce wacce idan mutum ya same ta wani za ka iya gani daga lokacin rayuwarsa ta kassara kenan. Daga lokacin ya shiga halin ha'ulayi, daga lokacin ya shiga hali na ni 'yasu wanda a wannan aiki ba zai iya maka maganin cutar da ka samu ba. To shi ya sa dukkan wani injiniya ake son idan zai fita aiki ya fita da ful diresin ɗinsa. Wa ta kan cikakkiyar shiga ta injiniyoyi yadda dukkan inda ka je za a gamsu cewa kai injiniya ne. Yanzu kamar hular kwano da ake sawa ai akwai kayan aiki irin su sifanu, fulaya, guduma. Kai da kake ƙasa wani abu zai iya tahowa ya fado maka aka yaji maka rauni. Amma idan da hular kwano ka ga kanka ba zai bugu ba iya wannan masifa ta hular kwano.

To a gaskiya ni dai bana kallo domin shi misali shi abin da yake da amfani a rayuwarka shi za ka yi. Wanda ba shi da amfani sai ka yakice shi ko da yana shigowa rayuwarka. In dai ka tabbattar ba shi da amfani to ƙoƙari za ka yi ka rabu da shi daga wa takan ya fita daga cikin rayuwarka. Saboda haka shi menene amfanin ka tsaya da daddare ka ƙurawa taurari ido? Kowa ya san dai taurari abubuwa ne wanda Allah ya halicce su a sama. Shi kaɗai ya san abin da yake nufi da kayansa. Misali, kai kana hango su mutsi mutsi daga ƙasa kuma a sama an ce mana duk guda ɗaya ta fi girman duniya. Saboda haka tun da ka gamu a wa takan addininmu addinin Musulunci ya zo mana da abubuwa da yawa wanda idan da halal ne ko kuma kallonta akwai wani fa'ida. Za ka samu a cikin Alqur'ani ko kuma hadisai na Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sun zo mana da cewa lalle lalle a lokaci kaza a dare kaza mu tsaya mu kalli taurari. To ka ga babu inda ya zo mana cewa lalle mu dinga kallon taurari. Saboda haka ta nan za ka gane ta nan za ka lura tsayawa kallon shi ainihin taurarin wa takan babban kuskure ne a cikin rayuwa. Tun da babu inda addini ya zo mana da cewa mu kalle shi. Saboda haka ni kwata kwata basa tsari na basa cikin abubuwan da nake son kallo domin ina tunanin tsayawa kallon su wa takan ɓata lokaci ne. A wasu lokutan idan da kallon nasu zai iya zama wa'azi a gare ka kai ɗan adam. Za ka iya duba, eh idan na kalli wa'yennan taurarin za ka iya ƙara imani da Allah. Ka ji cewa tauhidi ya shige ka. Ka kalli taurari wa'yanda suke sama. Za ka iya jin cewa eh lallai wa'yannan taurari fa ga abin da addini ya zo mana da cewa dukkan guda ɗaya ya fi girman duniya da abin da yake cikinta. Saboda haka kuma kallon su a sama can wa takan za ka iya yin imani ka ƙara imani da cewa eh fa lalle Allah Allah ne. Allah ba abin wasa bane ba. Dukkan abin da kake yi ya kamata ka diga tuna Allah a cikin lamaran ka wa takan. Ka tuna fa duk abin da kake yi a hannunsa kake. Duk wani kewaye kewaye tun da dama dai shi ya halicce ka kuma gurinsa za ka koma. Tun da ka kalle ka kai ɗan mutsili a ƙasa, ka kalli wata halitta a sama, burjit gasunan rututu wanda inda za a ce ka lissafa su duk iya lissafin ka ba za ka iya lissafa ainihin taurarin da suka fito a rana guda ba. Kuma wa'annan taurari ka tuna cewa fa su ma bauta wa Allah suke yi kamar yadda kake bauta masa. Ka tuna ka yi gaga ɗan mutsili ɗan ƙarami kuma Allah ya fifita darajar ka a kan su. To damme ba za ka tsaya ka bauta wa Allah ɗari bisa ɗari ba. Ka tsaya ka nemu halal kar ka ci haramun. Ka tsaya ka gyara duniyarka domin neman lahirarka. To wannan abubuwa in dai don su za ka tsaya ka kalli ainihin taurari to wannan abu ne mai kyau amma hakan nan ka tsaya ka zuba wa taurari ido to ai sai zuciyarka ta iya raya maka cewa wa'ysnnan taurari tun da ai ka ga akwai masu bautar rana, akwai masu bautar wata, akwai masu bautar bishiya, akwai masu bautar sa to kai ma mutane masu su fara zarginka da cewa ka koma bautar taurari. To kuma dukkan wanda ko da ba a yi zargin ka ba ma menene abin ƙurawa taurari ido? In dai basa ba wai ka kalle su bane da zummar imani ko kuma da zummar wani abu kai ko da zummar imani ne idan za ka fiya ƙura musu ido kai wata ranfa za ka iya shiga halaka. Ai kawai ka kalla ka kau da kai. Ka yi imani a cikin zuciyarka amma ba wai wani lokaci ka ware wani lokaci da daddare kawai ka zuba taurari ido wannan ba abu ne mai kyau ba.